Kana fin son kayan zaki ko gishiri? Gaskiya, na fi son kayan zaki saboda akan kayan gishiri ɗin, abin da ya shafi dangin alawa, ah, du abin da ya ya shafi alawa zaki, siga na fi son shi fiye da kayan gishiri.

Kana cin tafarnuwa? Gaskiya bana cin tafarnuwa. Ahhh sai dai in ansa a miya wannan naci amma in ɗauke shi haka nan siddan dai in ci ko in haɗiya da irin wanda yake irin saboda kayan ko saboda sanyi haka gaskiya bana ci saboda yanayin warinsa bana son warinsa. Amma wani lokacin indai an dafa cikin abinci falilahilhamdu wannan ina iya ci. Eeh.

Kana kunna sanarwan app? Eh toh, uh, idan na fahimci wannan tambayar, uh, kamar abin da yake ake sanarwa misali a app, eh ina, ina jin da yake ina kunna sanarwan app. Misali kaman kas wayarka misali ka sa abin da ake kira alarm, duka ina sawa dan ya sanar da ni, ya tashe ni ko ya tunashe ni wani abin da nake ƙoƙarin ko in yi ko abin da zan faɗa wa wani, duka ina amfani da shi na app.

Kana son zama kusa da taga? Eh, ina son zama kusa da taga saboda, ah, wani lokaci saboda iska. Dan samu dan iska da zai dan, zaka dan sha iska da ba, eh da zaka samu, ah, saboda karan lafiya. So ina dan zama kusa da taga. Wanan a takaice kenan.